Yanda nake jagorantar mutane shine ina ba kowa aiki ne, yan da ya kamata. Kowa aikin da ya cancanta gare shi, kowa zai yi aikin da ya kamata ya yi saboda anfana samu ƙaruwa saboda ƙaruwa shine mafi mahimmanci a cikin jagoranta. Duk shugaban da yake jagoranta baya samun ƙaruwa to wannan jagorantar bai yi ba.

A'a dole ayi tallace-tallace, tallace-tallace yana ƙara wa buɗe ga sana'a. Sana'a me samun talla mai kyau, ka samu talla mai kyau ka samu waɗanda suke da niyya. Wasu ai sai an masu talla ma suke sanin akwai. To in ba a ma mutum talla ba ya, za a sanya ce, ya, za a sani cewa akwai. Wasu basa sani sai an masu talla. Lalle sai da talla wasu abubuwan suke tafiya. Wasu abubuwan ba lalle bane su tafi in ba ayi tallan su ba. Ka ga kaman wasu abinci, ace ina saida abinci, sai in na yi tallan shi dole ai zan cima manufar ta. Na in samu, in samu waɗanda zasu zo ma'aikata na inda nake saida abubuwa na su zo su siya. Kuma siyan nan da suka yi ai dole in ƙaru. Kuma ƙaruwa na shine wannan manufa ta. Shine yasa nayi talla. In ba, in ba zan samu abin gaba. In ba zan samu ƙaruwa. Ba yi ba lalle ne in yi talla ba. Ai baruwa na da talla in ba ƙaruwa cikin talla. Ai dole talla sai da ƙaruwa.

Hakika ina kiran bidiyo. Ai dole in yi kiran bidiyo don kiran bidiyo yana da daɗi. In yi kira in ga wanda nake kira, wanda nake kira shi ma ya ganni. Kaga haka daɗi yake. Muna kallon ka, kana kallo na muna, muna gaisuwa, muna kai gaisuwa, gaisuwa mai kyau, gaisuwa ta zumunci.

Eh, ga unguwarmu ga ta ƙa'idarta lallai. Unguwar mu shuru shuru ne, ba wata surutu. Kowa na harƙallan shi, kowa na ma'amala shi ta kan shi. Ba wanda yake shiga tsab gawani. Kowa dai zaman ta yake, kowa dai ya sa ido ya dinga abin da ya gai shi ya kamata yake su yayi. Kowa zaman kai ta ya yake.

Ina magana da abokan ciniki yanda za su so dawowa wurina, yanda kullum in nace masa gashi za su ji, in nace masa a yi gaba za su yi gaba, in nace a yi baya za su yi baya. Ina yawaita son magana da su, ina yawaita son magana da su ta yanda in nace masa fari fari ne za su yarda da ni, in nace masa baƙi fari ne ma daddaga za su yarda da ni. Haka ake wannan sana'a. Sana'a mai kyau kenan.

Eh akwai launin da yawa da yawa kuma ni na fi son wanda zai kwanta min wanda in ina amfani da shi bashin ban shiru hankali gaba daya. Kuma ni na karashi kaiɗan na ke yi ba wani jira ko wani bacin lokaci wanda za su min abin da na ki so.

Ina shan ruwa mai sanyi, hakala ina sha ruwa mai sanyi idan me zai kwarewa, abin da me zai kashe ƙishi baya ruwa mai sanyi. Ruwa mai sanyi ya fi dadin sha in kana jin ƙishi, kana jin ƙishi je ka fito daga rana ka sha ruwa mai sanyi, mai sanyi ake. Ya ba duka mai sanyi matsi ka ba haka? Wanda in ka sha za kaji sanyi zuciyar ka za ta kwanta.

Abubuwan da nake siya a kasuwa, abubuwa amfani ne da nake so na amfani da su. Shugaba ne ke kasuwa ne, sai abane suna abun mara amfani. Ko me nake siya daga kasuwa masa, abubuwa ne masu amfani. A ce in je kasuwa kai kawai in je in ga wani abubuwan da bani da amfani ne har fa haka abun, abun da nake da amfani ne. Hakika na tabbatar yauwa ina da amfanin wannan abubuwan da nake so. Yauwa se in sa kuɗi ta in saya su amma ace ban da amfanin su. Ai ba maganan siya kuma ba maganan siya tsakka. Ni ma da abun da ban da amfanin shi.

Ina amfani da mai da vaccine. Yaron vaccine in wanda aka yi tattaruwa haka, wanda ta ke cike ruba. Fara haka ruba kanaganin kalan vaccine dai kanagar ruwa. Fara a ci ruwa. Ru bar wata babbar ruba bacci aka yi ƙarama mai yici gahanin ban babbar ruwa ba. Amma tanada daɗin mai shafawa yanzu tana da laushi, tana da al'ajibi haske.

Wai shin waye baya so, kowa yana so kowa na fatansa ne, tun ga ba cin yawa ma'aiku tun ga wane tun ga wane kyau ma. A idan kana fata mai kyau ko kana sallah kana addu'a za ka samu cingaba ko kuma ka samu abin da kake nema. Ka bi Allah, Allah shike ba wa kowa me yake so koma me yake nema Allah yana alkawari me kyau. Shiyafi sanin mafi alkhairi.

Na fi son yanayi ta hutu, yanayi da bazan ji jiki ba, yanayi da ina zaune ina hutawa hankali kwance bandamu kowa ba, kowa baida mene ba ana zaman lafiya. Dan zaman lafiya ba abin da yafishi daɗi. Kowa ana zaman lafiya ana jin dadi ana murmushi ana farin ciki, faraha. Ni kyau. Shi, shi ab, abin kyau. Yanayi wanda kowa yafiso kenan, yanayi da kowa da kowa ba wanda baya son yanayi wannan. Na ce ka zauna ka sa mu zaman lafiya abin ka ai shine yanayi mai kyau.

So ɗaya ban yi shi sama da so ɗaya, dan me zai kawo min samun so ɗaya? Dan ina yi so ɗaya na kamshi ne hankali, wance saboda kara a sake samu, ka samu mushkila. Da mushkila shi ke ɓata kunne, shi ya sa mun na yakin so ɗaya. Ta yi, ta yiwu kuma ta yi da kyau. So ɗaya shi ke nan an gama kenan.

Eh, ƙetare ƙafafuwa lokacin zama abu mai kyau ne, saboda zama kana so ka zauna ka ji daɗin zaunawanka. To in ka, in ka zauna haƙiƙa za ka ƙetare ƙafafuwan ka. Ƙetare ƙafafuwa za ka ji daɗin zama shi kan kawo daɗin zama. Yanzu na zauna sai na ja ƙafahuwa, ta sai na ƙetara su. Ka ga lalle dole zan ji daɗin zaman da na yi, yauwa.

Kwana a ciki kamar ya? Daman waje kuke so ni kwana, koya menene nufin ku da kina kwana a ciki. Ban kwana a ciki ina zan kwana? Ai dole sai dai ciki. Ciki ya ku daɗin kwana? Ko kana son in je in kwanta ga wajene sauro sai dinga ɗiba ta. Sauro shika ɗibe ne yanzu ko kuɗin da kuke bani na wannan surutun da nake ai ba shi iya mun maganin sauron nan. A'a.

Eh, na kan yi addu'a kafin in kwanta bacci. Lokacin bacci ya yi, akwai addu'a da ya kamata a yi kafin a kwanta bacci. Saboda ka ji daɗin bacci, ka yi masu wuri kuma suna ne ka yi addu'a mai kyau kafin ka kwanta bacci. Idan ka kwanta bacci ka yi addu'a, zaka ga za ka ji daɗin bacci ka, ka tashi kana niƙa.

Ni na sha gaya maku, ina gaya maku ban da aiki ba, aikin kwame. In ka ji an ce zaman kashe wando, ɗaya kenan, mazauna mu ta kashe wandon, kawai wandon shi mutu, zama muke bamu kwame. Mu ɗalibai ne, ɗalibai ba su da aiki. So maganan wai so nawa nake duba saƙoƙƙonni na ai babu maganan duba saƙo, sai dai maganan duba abin ga jaraba lokacin jarabawan ta iso.

Eh, aiki dai sirri tare da mutanen haji nawa, hajan da nake shine muke aiki tare amma wani aiki kuma bana da wani aiki dani ɗalibi ne. Ina gaya muku, ina sake gaya muku ban san me yasa kuke tambayyana akan kuna min tambayar irin ma'aikata, ma'aikata ni ba ma'aikaci ba ne ai to.

Eh, ba wani maganan jadawalin aiki sai da jadawalin karatu. Karatu ta ta maha ɗayan boko. Maganan kuma jadawalin ta aiki yayi tukuna. Yanzun ina karatu ne har yanzu ban idda karatu ba. Sai in na gama karatu ne shine za a shiga aiki. To yanzu da ban shiga aiki ba, kaga ba a ji ba ko.

Mukan sa maganin sauro ne a ɗaki kan mu kwanta, sai mu fesa maganin sauro ko kuma mu sa tarabbo mai hayaki. Kaina wannan shi wannan kunna shi ake da a shana sai a sanya shi. In ya ƙone kaman da daƙiƙa uku a shirin haka sai mu koma cikin ɗaki kuma.

Shagon da nake da uzirin shi nafi zuwa, ban zuwa shagon da ban da uzirin shi. Duk shagon da nake da uzirin shi nan zan je. Lalle, a ce haka kawai in tashi in tafi shago ba uziri, haka kawai. Koma ina da uzirin ma shago ai sai ina da kuɗi ne zan je shagon. Ko wane shago nake zuwa sai ina da uziri kai nake zuwa.

Yadda ni za ta amfane ni kuma ta amfana wanda nake sawa cikin kasuwancin yadda zamu kuwa zai karu, karuwa ta alheri ba karuwa ta masifa ba yadda kuwa in ya shiga kuwa za shi da daɗin mai ke faruwa a sami karuwa. Karuwa shine komai ga cikin kasuwanci. In ba a karuwa kasuwanci ai ba kasuwanci bane.

A'a ai sauraron rediyo kuma ai mutanen da kenan yanzu daga gaba ɗaya da abun ya canza, kome ya canza ai takanuljiya ake yanzu fa ai. Ina da wayaata da za ni shiga na duba ta cikin social media ta yanar gizo-gizo in duba me nake nema. Ai dole in shirye ta yanar gizo-gizo ba maganar rediyo kuma rediyo mutanen da ne.

Eh, ni dai ban da kayan marmari wanda na fi so. Ko wanne dai na samu a lokacin da zan ci in ƙoshi wanda zan ci dai na marmari haka, ina da kuɗin siya, in sa kuɗin siya. Kuma babu kuɗi maganan haƙuri kenan don mahaƙurci, mawadaci. In ba ka da shi kawai ka yi haƙuri abunka. Maganan haƙuri, haƙuri, haƙuri, haƙuri dole sai an yi haƙuri. Ko me.

Eh lalle ni ina da tabbaci in na sa hannu ya kasuwanci da ikon Allah za a samu ciniki ba ƙarami ba. Kasuwanci ai kasuwanci dole a yi ciniki da ikon Allah. Abin da aka yi min ya yi da ikon Allah, ya dole a samu ƙaruwa. Kasuwanci ai abu mai kyau ne, ana samun ƙaruwa. Ai kasuwanci ana yin shi ne dan ciniki un ba a ciniki me zai sa a yi kasuwanci?

Ina zubar da shara ne a bola. A bola ake zudda shara ai dole sai da bola. In ba bola ba ina za a zudda shara? Shara a bola ce. Akwai wata yar yar bola da muka haɗa ta waje da muke zub da shara mun zuba wurin in ta tare ta tare ta tare ta tare da yawa sai mu sa mata wuta sai a ƙona a babbaka shi saboda a samu wuri a sake tara wasu.

Eh muna da manufa ta wata wata. Wai kowace wata mu kan so ace muna da samun karuwa ga account ɗinmu. Muna neman kuɗi kowane wata. Salary bata shigowa, so kowane wata mu kan je mu shiga kasuwa, mu ma da kanmu mu je mu rara ko kome muka samu a rarake. Rarakayya, kaga sai a tara tarawan kuma sai a kaga niyayi. Ba sai nayi dogon surutu ba ai kagane ai.

Eh, to dai ni bana aiki kuma na sha gaya maku ina maimaita ina sake maimaita. Babu aiki, babu aiki ɗalibi ne. So maganan sasanta rikici ana ce a misali ga makaranta ace ni tsakanina da daliban makaranta 'yan uwa na mun dan samun mishkila. Kaga zamu sasanta shine iya tsakanin mu a yi bayani kowa yazo ya yi bayani ga abin da ya faru. Shi ma wannan yace ga abin da ya faru sai mu ga wake da matsala ciki. Ga in kowa ya zo yayi bayanin shi an sasanta a hankali kwance kowa ya yi bayani sai a san wake da matsala wa zai bada hakuri wa ya kamata ya bada hakuri sai a bada hakuri. Kaga shi kenan magana ya wuce.

Launi ta iri mai kyau, wane launin da muka so launi mai kyau, ga launi abu mai launi mai kyau kana tambaya wane irin launi, wane irin launi ko za'a samu ba irin launin da ake so ba launi mai kyau, launi mai haske launin da in ka sanya zaka ji daɗin amfani da su, ai shi ake sanyawa. Launin da kowa ko wane baƙo ya zo zai shiga ya fi ladan ta yace a a a a e wanan kaza labule gasa masu kyau ce waɗannan labule sun kyau.

Eh kullin in zan fita zan kulle ƙofa kuma in na zawo nayi gama abin da nake zan bacci zan kwanta bacci a kulle ƙofa domin baka sanin me ke iya shigo maka ga wannan dabbobi ƙananun wannan acesu insect haka dabbobi waanda baka sani ba. Allah dai yake kiyaye mu wallahi ba mu san me yake wannan duniyar namu ba.

Tufafi dai dai indai dai wanda nake da shi, kuɗin siyashi nake sa kuɗi na na siya su ba maganar lallai wai ku wannan ku wannan a'a banda shi ni banda iran wannan. Ko wanne zai nake da shi lokacin wanda nake da kuɗin siya lokacin kuma ya kwanta min su na ka siya. Ba ni siyan wani tufafi in ce wai don wani ko don gaishe don wani abu a'a dalilin ta siya babu. Ina so na gani ya min siya ta ɗai zan ba maganin wani ko wata wata haka.

Eh lalle ina son ɗauka amma ba kullum ba. Wasu lokutan bani so, wasu lokutan kuma kai nika so. Kamar a cewa lokacin biki haka ana wasu murna wata aure haka, yauwa lokacin naka so na ɗauki hoto masu kyau. Hoto, hoto mai kyau haka da ni da ƴan uwa da kowa da kowa sai mu ɗauka mu shiga muyi hoto. Saboda a samu labari, a bada labari. Don hoto shi ake yin bayani. Ka ga na ɗauki hoto mai kyau ta haska, ace in zo daga ankon biyu Allah a samu ayi ta'i da shi. Ana hira ace ai ka ga kaza, ka ga kaza wacce hoton ayi rana ka zamu ka ɗauke ta.

Ɗaki dai ace ɗaki marai re ci, katifa na ciki. Ace akwai talabijin, abin kallo, na'ura masu kyau da katifa mai laushi, ta daɗin kwanciya ko da harda kujera. Saboda wasu lokutan ba lalle kullum nake so na kwanta ba. Wani lokacin za ni so na zauna, na baɗe, na bazan bazan kaman Alhaji da nake. Ka gane ai? Saboda haka ba kullum ba. Wasu lokacin baɗewa haka ka ka zauna ka samu ka baɗe, ka huta, ka sha iska iska shika busa ka, kana shan iska, kana jin daɗi a banka. Ɓa ruwan ka da ƙowa kana hutu. Kai ina raba ka Alhaji, hutu, hutu kawai. Kana hutawa kana jin daɗi iska na shigakka. Kana shan iska kaima dan durin uwannan Alhaji. Samu ɗakinka tana da kayan sanyin nan ta turawa wannan na'ura, na'uran nan me busa sanyi haka.

Fure yayi na mata ne kuma namiji da fure? A a a. Na ruwan ɗan talo da kayan talatuwa? Ay mata ake, aka fi sani da fure. Ai ai na, ni namiji ne. Haba, haba, amma zaka min magana irin wacce haka, ka ce min wacce fure na fi so? A a a wannan kai maganar taka ta shiga rainin wayo, ta shafi da rinin wayo. Fure? Fure kuma? Haba, haba, haba. A'a nashi fure. Eh ko, ko matan ma ba kowacce ba suke son fure ba. Da wa annan ta namun wurin ka kai mata fure, zaki kata ɗai taka.

Eh, ni ne. To ga shidai, wannan karatu ta hausance a rubuce ba lalle ne, nima ake iya ganewa duka ba. Ka gane ko? Wasu lokutan in an rubuto wasu gasunan kakan iya cewa ga abin da aka so a ce amma ba lalle ba ne ka gane cewa eh shi data ake nema. Nikaga riga cewa suna kowa yanda yayi girma yake abubuwa tayi. Dan yanzu ni wannan lokutan yanzu kaza a cikin ɗari shida a ce ya ƙara hamsin kai mutum yayi? Kusan daƙiƙa nawa? Anyi ba ayiba kenan ai. Wai suna wani abu aikin baban giwa anyi ba ayiba ke nan wallahi Allah. Guɗin, guɗin, guɗin, ace tuntuni? A'a ba haka ba ne.

Yanzun de a cikin hamsin a ce sau nawa kake share gida? Share gida sau ɗai cikin rana amma bani na kema share ba ƙanina yake sharan dan ni yanzu kai ni, ni ya ma zan ce ni ban da wannan iya ƙoƙarin ban da ƙoƙarin shara walla. Gani na yi Allah ya mai ƙoƙari kuma bayan da iya ne ko shima ɗin dan daga gani shima ɗin ba, ba wani son aikin yake ba. Kuma ka gani bani da son aiki haka sosai. Na fi son in ce in zauna a gona in ta abun da nake in dinga hutawa. Dan ka ga duniyar Allah nan bayan hutu ba abun da ya kai hutu daɗi Allah wallahi mutane na, na rawa ka. Ka dinga hutawa, kana hutawa, kana hutawa a ai ba abun da ya kai shi dadi ace ka kai kullum hutu kake kana shara da hutu.

Yaya nake shirya ayyuka? Ayyuka, ai yanda ya kamata ake shirya su wa, yanda ya kamata yanda za a yi shi ya yi kyau. Yanda nima in na zo zai ji daɗi. In ji bature ya ce comfortable. Kaga ina yayi shi yayi kyau, ni ma hankali na zai kwanta. In shirya shi yanda in na zo, zanji daɗin yin shi. Kai tsaye za ni yin shi ba da tare da wani ɓacin lokaci ba. Ba maganar wai je ka ka dawo.

Ko yanzu ma da ita nake aiki, da Bluetooth. Ai Bluetooth tana ga kunnen na yanzu haka. Dan ba da ita ba yanzu ba za ni ji daɗin wannan aikin da nake ba. Idan aikin naku nun ka, sai da ita wallahi Allah. Sai da Bluetooth. Dan da Bluetooth aka fi jin daɗin aiki, zaka ga kana aiki ka hakali kwance wallah!

Ina son zamanin da za ni samu mai comfortable in zauna, in baɗi, in zuba baya ga kujera ace na zauna. Na baza ƙafafuwana, na jin daɗin zama na, ina hutawa. Ina jin daɗin hutu ba maganar wai in zauna ace, na zauna, na gaji gaba ɗaya na, na hallara wa. Na fi son zama in zauna in baɗi, inyi sam baɗi waɗi.

Ƙalla yanzu dai sai dai mutane su taimaka min. Dan me? Me nake da shi da zani taimaka ma mutane? E! Dalibi da me? Dalibi ayi ba maganar wai taimakawa, taimakawa kuma ayi tsakanin, tsakanin mai kuɗi da talaka ayi ba maganar taimako. Taimako, eh, sorry naje ya haƙuri Tsakanin talaka da talaka ba taimako, sai dai mai kuɗi da talaka. Kuma ka gani talaka kuma an maganar taimakawa sai dai a taimaka min. Bana taimakawa kowa sai dai ina neman taimako.

Kana nufin lokacin farkawa na? Lokacin da nake tashi daga bacci, ai tashi daga bacci maganan Asuba ce wurin ƙarfe biyar da minti talatin haka, ka ga sai a tashi a je a kira sallah. Saboda mutane su fito ayi sallah. Anyi sallah kuma sai a koma cikin gida, a-a sai a yi addu'a, an yi addu'a addu'a sai a koma cikin gida. Sai a je a ɗan sake soma ɗan shafa bacci kaɗan. Ka gani ai maganan shafa bacci, ba ƙaramin bacci ba fa, irin bacci awa awanni kaman biyar haka nake so na shafa yau.

Yaza a ce ni, ban iya iyo ba ai an yi baya wake nan iya iyo dole ne. Dole ne wannan dole ne, wajibi ne iyawa. Wannan ya zama dole, dole. Ko an ƙi ko an so ne wannan maganin ko an ƙi ko an so ne kake yi min wai. Ba maganin wai ko ana yi ko ba za a yi ba ne. Mm-mm maganin ko an ƙi ko an so maganan dole ne shine a yi iyo. Kana ganin yaza ce ga rafi kusa da gida ace ba iya iyo ba ai ba aikin baban giwa ke nan a yi.

Ko yaushe nake cin abincin dare ba ai kamfanin da ya kamata ka yi. Wane lokaci na ke cin abincin dare? Kwarai yewshe? Ai babu rana kowacce rana abincin dare ai wajibice yaza'ace in kwanta babu abinci sai ta alarba mu da kwanciya babu cin abinci. Kullum muna neman karuwa ne mu ci maƙoshi, mu ci maƙoshi. Kullum.

Wani irin miya kake fiso? Ko wani miya mai zaƙi ace miyan anyi shi yayi zaƙi. Ko wani miya ne bana, bana da zaɓi. Abin da ban ci shi azuma, zuma kawai ne ban ci. Ko wani irin miya aka yi zan ci. Kaga kowa a gidan mu kowa ke abinci, kowa sun iya abinci. Duk lokacin da suke tashi yin abinci sukan yi shi ne mai kyau. Zaka ga in kana cin abincin santi sai shi duk gajen ka raƙe ya, zaka ma mantar yake damun ka.

Citta ai kayan shayi ne ba kayan abinci ba. Ai ba a sa citta ana sawa abinci amma an fi iya son citta da kayan shayi. Citta a cikin kayan shayi akafi san ta. A cikin shayi kaga ka sa citta, cikin shayi ka sha shayi ne citta, za ka yi zufa. Kaga kuma waccan zufan da ka yi za ka ji daɗi. Kana tsurara zufa, kana tsurara zufa za ka ga kana zufa. Kana han majina na ɗililililil suna yoyowa ga hanci.

Abin da nake farko lokacin da na shiga ofishin, ai bayanan wannan maganan ba na yanzu bane. Wannan ma'aikata ne, ɗalibi ne wannan maganan ba na wa bane. As a ɗalibi, ni abin da nake fara yi inna shiga makaranta shine in nemi mazauni na zaunasai in jira malami ya shigo. Malami ya shigo sai ya soma koyarda mu abin da ya zo yi. Sai ya koyarda mu, ni kuma na koya wanda na gane, in gane wanda ban gane ba ban gane ba sai an yi tambaya wanda kuma in na tambaya shi ma ba shi gane ba iya. Ba shi iya cewa min gashi gashi gashi ya mun bayani sai a tsallake kuma a shiga wani abu.

Ehh, ba ban da lokaci. Dan lokacin da na ji ƙarfe ƙarfe jiki tashi nake yi, dan maganan ace "a sa lokaci akan bayi". Dan wannan lokacin sai ka ga a sati gaba ɗaya ban san yin aikin kwami. Saboda haka ba kullum nake son wanke ba. Saboda haka wasu lokaci za a yi, wasu lokacin kuma ban yi. Amma na fi son danga yen su ɗaɗɗaya bibbiyu haka uku uku haka ba sai son tara da yawa ba.

A bin nan ni ban san waya rubuta mu kusu ba. Wasu lokutan kukan rubuto su da kyau, wasu lokutan kuma kuka rubuto shi yadda kuka jidama. Me aka na duba daftarin, daftarin kuɗi? Me ap daftarin kuɗi? Kana duba lup daftarin kuɗi? A'a, ni ban gane wannan ba. ⁷ A ina kusa ke duba don ko da gashi da ban gane ba, lalle wani shi ma ya gane ba?

Allah raba mu da shan magani kullum. Ai ba'a shan magani sai marar lafiya, amma ace lafiyar ƙalau ka ce kullum kai sai shan magani? A a a a a. Ba maganar wai asha magani kullum, amma in ba lafiya, to za a sha magani. Amma lafiya ƙalau, ba abin da ya shishshahe ka ba, abin da ya shiddame ka, ace kai ka tashi ka ce kai magani kawai kake sha. Ana zaman lafiya, in ba masifa kake so ka jawo kanka ba. Dai yanzu ma jiki yanzan ka sha mai magani ba abin da ya same ka, ai za a samu matsala, iziri kake kira wa jikinka. Haka kawai ka sha magani? Ana zaman lafiya? A a ba haka, ba a haka, ba a haka. Ai in ka ga mutum shishsha magani, ace bai da lafiya, yauwa lokacin da aka amince ka sha magani ke nan. Amma lafiyar ƙalau kawai ka tashi kana shan magani? A a a a a. Hakan bai da dede ba. Ina, ai ina kakka kuskura, kakka kuskura ta soma. Amma ka soma, ka taɓa yi ko ka saba yi ko kana kanyi she ka dena. Saboda ba abu me kyau bane.

Abinci ni, ban da abinci da na fi so. Kowane abinci dai na samu in san baɗa, na ke san baɗi baɗi. Ɓadaran baɗa baɗi, in samu abinci in san baɗa. Abinci dai, kowane irin abinci ne, alhamdulillah, kawai ai ta san baɗa kawai. Magana a san babbade shi ne kawai. Ba maganan wai ya ci wannan, kar a ci waccan, a jira waccan, a a a ba haka.

Abu mafi matimmanci a cikin abokantaka shine yarda. In ban yarda da kai ba, ai ba maganan abokantaka cikin tsakaninmu, sai dai in ce eh na san ka, na san ka, ka san ni amma ace ban yarda da kai ba. In ce maganan kai abokina a wannan karya muke majuna ba abokantaka a wurin nan a ina ko kaɗan.

Ni na, ina gaya muku in sake gaya muku ni ban san me yasa kunne. Amma to da yake barin ce, addu'a akuke min fatan alheri ce. Ce kullum kuna tambaya na maganan aiki, aiki. Sau, sau nawa za ku tambaye ni nake gaya maku ni ban aiki, ban aiki, ban aiki. Ɗalibi ne ni. Kuma ni ɗalibi da nake kullum na je cin abinci. In na samu lokacin da aka bamu hutu, na cin abinci. Irin hutun minti ya ce kama ashirin haka ko talatin haka waje muke zuwa. Akwai masu saida abinci sai mu je mu siya mu ci.

Ina nake ajiyan makulli? Ko me kake nufi, ina kake ajiya maƙullan ku, mukulli wani irin makulli na gida ko na ofishi. Koma wanne ne ma, me yasa zan gaya maka inda nake ajiyan makulli? Wannan magana ta private ne. Maganen private shine wannan. Ba'a haɗa wannan, ba'a gaya wa kowa wannan. Tsakanin ni da ni da kaina ne wannan.

Ni ai ina yawan son zama kusa da taga. Taga, taga wurin zama kusa da taga kana shan iskar nan kawai Taga mai sanyi, sanyin nan tana shigowa san baɗe baɗe, tana sanbaɗar ka. Ta fi ma ta fanka da AC daɗi. Wancan sanyin kana kai iskar nan, iskar yana rahama tana shahe ka sai kaji wata daɗi.

Mun yi amhwani da ruwan rijiya daman. Da da chan da amma yanzu yadda Allah yayi zamani ya canza. Ko baku ji waƙan wannan zango ba? Zamani ya canza a yanzu zamani mune ƴan hoto. Eh, eh, eh, ehhhhh hoto.

Kana nufin tabaro nawane nake da su ko wane madubi, madubi ta bango ko madubi ta sa tabaro, kowacce iri? Dan ni yanzu ni tsakani ga Allah, mai rubuta maku wannan abun, shi gaskiya ba shi maku ƙoƙari. Kawai dai san baɗi baɗi yake yi, kawai yadda ya ga dama shi ke maku. Ba maganan adalci nan.

Kana riƙe riga a aljihunka, ban gane ba wane irin riƙe riga a aljihun ne gaskiya. Ina ga maku ina sake faɗi, me muka wannan rubutun? Gaskiya ba shi ƙoƙari. Kawai rubuta yake, komai shizo mai, amma to da yake kun biya na yi, ya kamata ace ba mutum ɗaya kuke aiki an hani da ba. Ce maka kuna da mutum ɗaya, ɗaya, biyu ko uku haka. Wannan mutum ɗaya kawai da kuke an hani da shi, gashi kawai shi da yadda ya gadama yake muku.

Nisan tafiya a ƙafa nawa ne? A'a, ni gaskiya wannan Hausa takule ake rubuta muku, gaskiya ba a muku adalci. Nawa nisa ga kake iya tafiya a ƙafa? A'a ba haka ya kamata a ce ba, a ce a ƙafa zuwa da ina, ya ina zuwa da ina kake iya zuwa a ƙafa? E, tafiyar ka nisa ina zuwa da ina za ka iya zuwa a ƙafa.

Wai ni, wai ni yar wanda ke yi maku wannan rubutun kai gaskiya ban shigo ba. Kana cin goro? Shine ai, ainihin tambaya. Me akka na taunawa goro? Kana taunawa goro sai ka ce wa ta sakago ke muku rubutun nan, gaskiya sakago ne. Baku biya a maku aiki da kyau. Ku biya ko ni yanzu in kun biya ni, naka zan yi aikin.

Na fi san hawan matakala. In ka ga ta matakala ka na warware jinin cikinka, da tsinka ka ga kamar wanda ya ci yatsu furen tsin kamar ni yanzu yanda nake ban tufa ba amma jikina gaba daya wani lokaci sai ka ga ya yi tsami. Yau wa na fi san hawan matakala, ka ga matakala an hau saman gida wa kasar nan. Ya na, ya na sa abin ga exercise.

Ai ko wane wurin aiki aka samu horo, ko a makaranta, ko a wannan makaranta ta mu akwai horo mai kyau. Ana hora mu ne da kyau. Ai kuma dole horo ayi. Ya za'a ce a je wurin aiki ba horo? A wurin aiki dole za'a samu horo, saboda a samu aiki yayi kyau, saboda mutane su sa ido suyi aiki mai kyau, ayi aiki tuƙuru.

Eh akwai wanda bai cin salati, ai salati ana ci, kowa na ci nima ina ci. Ni ma dan adam ne ai. Ganye ai kowa zai ci. Ganye, ganyen salati yana da daɗi a sashi da coslow. A yaɗe ayi san baɗebaɗi a baɗa shi kan abin gaya yake da suna shinkafa sai a ci. Yana da daɗin ci.

Abun da nake yi babu lokacin da babu wutan lantarki shine jagula wayata, iya wayata kawai nake ja-jagulawa. Inta san kwaɗayi ba a cikin waya, inta jajagula wayata. Idan na mammatsa waya kullum matsa waya nake magana cikin matsa waya nake. Kai gaskiya Allah ma ya gani annabi ya shaida in ba waya wannan driver za ta yi, za ta ɗai, za ta ɗai katse katse.

Idan ka ce matashi ai ba sai ka ƙara da wuya ba kuma. Ai matashi fellow kenan. Kowa ya san matashi ai fellow kenan. Amma kuma ka ce min ina amfani da matashi ka zo ka ce a'a wani irin nuna labari na ka haka. Waini shin? Wane mako wannan ba wasu. Ku zo ku bani aiki ni zan muku rubutu mai kyau. Masukaran tawa ya sayi daɗin karatu za ku ji an yi maku karatu mai kyau, a ba ku magana mai kyau.

Eh, app, app na sanarwa kamar su tuwita haka wanda ake kira X yanzu ake kiranta. Na rasu, na rasa. Instagram ba a iya ce mata app ɗin sanarwa ai ko? Ko za a ƙara Instagram cikin app ɗin ƴan sanarwa? Wannan yarbawa za su sasa suwa ko? Don gaskiya wannan app ɗin sanarwa a, a, na Instagram baza a isa su ba. Ba a sanya su cikin app na ƴan sanarwa sannan haka. Wannan bata shiga ba. Ko kaɗan.

Na miƙe jiki da safe ma wani lokacin sai mu tafi filin ƙwallo mu je mu buga ƙwallo saboda shi ainashin miƙe jiki ya jawo. Ko dai me ace na tashi da safe miƙe jiki, safe safe kake nufi ko dai ace miƙe jiki na amotsa jiki a je a yi exercise, a je a buga ƙwallo ko a yi submiting ko wane dai abu haka dai. Wasu harƙalla dai da mutum zai yi, ace gashi mutum yana yi yana ɗan warwara jini haka don abun yana miƙewa haka sosai. Don kana yawan warwara jini za ka ga jikinka gaba ɗaya abin yana sachewa sosai.

Ina kunna tsaron bature? Kamanya. Wane irin tsaron bature haka? Ban gane ina kunna tsaron bature ba. Tsaron bature ta wane fanni kace ina kunna tsaron bature? Wane fanni kenan? Ace, tin yanzu yana kunna tsaron bature an tambaye ka wane, irin tsaro, tsaron bature. Kana kunna tsoron bature? Tsaro? Kana kunna tsaron bature? Wai ni, ni na kasa ganewa. Ainihi, washin wake muku wannan rubutun ne. Wanda ke muku rubutun Hausan nan gaskiya, gaskiya in za a maganan, gaskiya tsakani da Allah ba shi ƙoƙari ko kaɗan. A ina ba shi ƙoƙari, gaskiya. Allah na gani baya muku ƙoƙari din. Ko ni ni yanzun ace gashi ni na ji Hausar, Hausar ta yi kyau gaba ki ta. Ba wai maganan ko rabi rabi ba ko guntu guntu a'a ga Hausar tsamatsama ga ba ki ta. Muna yi kuna ji Hausar ta yi kyau. Amma gaba ɗaya a ce mun kuna ce min wake a bingan bature. A'a! Kana kunna tsaron bature? Tsoro ko tsire ko me kuke so kuce. Gaskiya baku a'a wanda yayi wannan rubutun bai gane ba bai san me yake so ya faɗi ba nan.

Kayan daki ba ni da kayan daki wanda zan ce al-gasashi na fi so. Kayan daki dai ina da kayan daki da ace kayan daki da wanda ne yake sa ɗaki kyau, min haskaka ɗaki da in baƙi sun shigo kowa zai ce, "a a a a wani? Kai ka ke da kaza, kai ka ke da kaza? Ai wancan kaza da na gani wancan ya min kyau, wancan ya min kyau, wancan ya min kyau." Eh, irin kayan daki da na fi so kenan. Kayan daki ace kayan daki mai haskaka ɗaki, ɗaki yayi haske. Kaka kuwa ya shigo ya ga ɗaki ya ce, "a a a a a wane kaza ɗakin ka shi haske sosai gaskiya?" Ba laifi. Cewa eh to irin wancan shi aka fi so. Amma maganan waya ace wai kayan daki a a ba kowa ke son kayan daki ko wane iri ba. Kayan daki shi wanda shi ya yarda mai kyau haka sosai shi kowa yafi so. Kowa dai kayan daki wanda zai haska mai ɗaki ta yafi so.

A'a, wannan tambaya tambaya ce ta musamman. Ai kun samu wanda ka kai tambaya. Ni na fi son in dafa ta, dafaffiya bisa ga soyayya. Ace in dafa ƙwai, in dafa ƙwai a ruwan zafi. A ruwan zafi kan ake dafa ƙwai man, amma irin dafa cikin shinkafa na abincin a'a bai yi mai. Na fi son na dafa ta a ruwan zafi. Abu na wanke shi tuƙuru, in na wanke shi sai a sanya shi cikin tukunya, sai a baɗa mai gishiri, sai a zuba ruwa, sai a sa ta kan wuta. Kaga ya tafaso, ya tafaso, ya tafaso, ya tafaso, ya tafasa, ya ɗan daɗe kamar minti goma haka yana tafasa. Sai a sauke shi, sai a tsame, in tsatsame ƙwayayen, sai a zuba su ga cikin ruwan sanyi. Kaga kana sanya su cikin ruwan sanyin nan yana yi kamar sakan talatin haka daƙiƙa, talatin haka sai a ɓare shi. Kana ɓare shi man zaka ga ta yi sauƙin ɓarewa ba, zaka ga wani jinjiki wurin ɓarewa ba. Shafshaf zaka ga ka ɓare kayan ka. Ba maganan wai, wani wai wasting time.

Maganan magance matsaloli a aiki bai taso tukun ba in sha Allah kuma ba a haɗuwa da matsaloli. Amma dai ace assignment ace muna wurin aiki a bani aiki a bani assignment yau wa. Nakan yi shine hankali kwance in kwantar da hankali na yanda zan yi shi yanda ni na gama na idawa wanda shi ba aikin za ka ga shima hankalin shi ya kwanta ya ce ya ji daɗi ya ce, a a a a wa ne gaskiya kan wancan aikin da na ba ka zan na kai wa su. Na ji daɗi gaskiya na ji daɗin aikin ka. Ka gani ya ji daɗin aiki gobe kuma kaka zai neme ya bani. Saboda haka shine ya sa ya kamata ka kwanta da hankali ka duba ka ga kowane irin matsala ne idan za ka samu takarda da littafi ka iya rubuto su ka rubuto sa ije. Kana rubuto su toh ka warware rabin aikin kenan. Eh ka warware shi. Ka magance rabin aikin in ka iya rubuto rabi gaba ɗaya abunda ke faruwa me matsalolin to an gama matsalolin rabi ya tafi an gama wani. Don meyasa? Gashi ga shi ka rubuta yana rubuce ai kana da tabbacin to ga wannan zai yiwu wannan ba zai yiwu wannan ba zai yiwu ba wancan zai yiwu. Shi ke nan kawai sai kaima kasan yanda za kai. Dan tsame tsame yanzu ace an kana aiki kana ya aike su na kana na matsaloli kana so ka magance su kawai ka yi sa har har har har ba za ka yi abu a hankali kwance ba ai ba za a sami abun gaderan kanka ba. Kawai ka kwantar da hankali ne ka yi aiki tuƙuru. Hankali kwance haka kana hankalin ka kwance kana aiki abun yafi kyau. A ce kawai hankali ka kwance baka wani hayaniya ka kwantar da hankali kayi aiki ka rubuto matsaloli a takada kasamu takada da biro ka zauna a wuri mai shiru wuri shiru haka. Inda bawa kowa wanda bawan da zai dame ka. Ka rubuto su kana idda rubuto su ina mai tabbatarwa da cewa rabin matsalolin nan ka magance su. Dan kana rubuto shi yanzu ace ga matsaloli nan a rubuce. Suna rubuce gaba ɗaya ka rubuto su maganan kawai a yi gaba ne. Ba wani wai har har ko wani ɓata lokaci kuma.

Yanzun nawa kuɗin wutar lantarki a wata? A wata ba ma da wancan ya yake da suna prepared mita muke anhwani da. Ba ma anhwani da direct amma dai cikin wata aƙalla muna kashe kuɗi yana kai wa dubu ace aƙalla ba an kashe ba a kashe ba aƙalla zai yana kai wa kaman dubu ashirin ko fi. Ashirin, ashirin da biyar haka a cikin wata. Dubu ashirin, ashirin da biyar don ba, ba mu da kaya masu nauyi haka. Don dalilin rashin kaya masu nauyi shi yaka sa kuɗi ya dan ragu dan mita ce. Yawan nauyin kaya shi yake kwaɗin iya nawa za a kashe. Dan ka sanya mai kaya masu nauyi yanzu za ka ga ya shirtso. Kaya nan sun tsotse ma kuɗi. Ba wajen ya tsotsaɓi kuɗi haka ka sake baki yanzu kana kallo yanzu, yanzu na ran ɗari goma karanduhun nan kana gani ran ɗari karanduhun makaranta yake nan kaga nake maka. Yanzu, yanzun nan za ka ji shoro ɗanɗoron wannan gaba ɗaya ranka bibace. Komi da komi da ka tara gaba ɗaya nake gaya ma yanzu za ka ga mitan nan ta kuni wa yake ba ruwan shi. Shi ne ya sa ba ka sanya mai nauyi amma mun ka gan mu gaba ɗaya mu abun yanda muke yin shi mun sa mun anuwani da shi sai a je a cire fuse saboda anwanin anyi mam. Don muna da ɓata wancan waccan ɓatar na'urar nan mai ɓatar wanda ko an ɗauke wuta za ka ga akwai wuta kuma yadda haka. Wanya manya manyan ɓatar ɗannan ba amma ba irin ɓatar din mota ba fa. Manya manyan dai ɓatar ɗannan su sun gurasu gurar nan yawa irin su za ka ga yawa su shi ɓatarin ba laifi suna da kyau. Amma nauyin yanzu yanda bataran gaba ɗaya sun ba sun tsutsufe sun tsufa wallahi. Kai in ka gane cewa tsufa ɗaya yake nan daga abubuwan da batar ɗannan yake ka ga kai ga idan batar ɗin ya daɗe. Aƙalla yanzu ace shekara kusan huɗu ko biyar haka ko ko fi ma don ya daɗe batar ɗin. Kuma don yanda ya daɗe haka yanzun ka ga ya daɗe haka yanzun batar ɗin allula zai yi don sake jiki. Jiki ta ba za yi ƙwari irin kaman yanda shi ke yaɗawa gaba ɗaya. Saboda haka mu ba ma, ba ma biya direct sai dai mita kawai muke biya.

Ai zuwa aiki lokaci dai dai ko kaƙi ko kaso wannan wajibi ne saboda haka kaje aiki akan lokaci shi ya ƙara ma matsayi a wurin aiki. Yana sa a ƙara ma matsayi a wurin aiki, ka ga kuma ma'aikata ko wanda har da wanda kake ma aiki za su ba ka muhimmanci, za su yi "respecting" ɗinka sosai. Zasu sa kullum za su dinga ganin ka da muhimmanci ace kana shigo wa wurin aiki akan lokaci ba ka ɓata lokaci. Kai kullum ga ka nanka ka shigo, fit lokacin shigowa yayi ka shigo, lokacin shigowa yayi ka shigo akan lokaci ba a jiranka. Yanda kake ma zuwa kake jira wasu lokuta haka aka fi so. Amma ace kullum an yi an je wurin aiki kai kullum ce aka jiranka aka jiranka a haka baiyi ba gaskiya. Ce ana jiranka ayi ba ayi bakke ne aiki.

Ba ni da haƙi, ba ni da rana. Ba ni da tam-- takammanmen ranar zuwa kasuwa. Dun ranan da na je duba na ga yakamata in je sai a tashi aje. Amma a ce wai in ce rana kaza zan je, rana kaza zan je, a'a ba a haka. Ummm. Amma akwai waɗanda su hakansu ke yi. Sukan sa rana, su ce rana kaza za su kasuwa, rana kaza za su kasuwa. Nayi haka domin ina banciken irin wancan lissafin. Ni dai lokacin da in ta kama za a je, za a je. Maganar wai a jira a duba ko wani ko wani ya zo ya je min kasuwa ko kuma na jira sai wata rana kaza, rana kaza ni nake zuwa kasuwa. A'a, wancan aikin masu kuɗi ne. Ni yanda naƙe talaka ɗun lokacin da in ta kama zan je din tashi wa nake in tahi. Ya ta Abuja kai tsaye alhamdulillahi. Kai tsaye nake zuwa Abuja. Ba na maganan wani wai ko in jira wani ko a. A'a, a'a, kai tsaye.

Yako zan jira a layi in ba yanda aka ce ba, Lallai aiki kai. A ce mutum mai hankali, in kana da hankali dai kana da hankali ka ba magana wai. Wuya ka fijira layi yanda aka ce a bi layi za ka bar aikii. Yanda kowa ke bi layi in ba dai kana neman magana da waenda suke cikin layin ma kana so ka haɗa faɗa. Sai ka ce, eh, kai ba ka bin layi za ka fita layi. Zaka tsallake amma kai in kana da irinsa a ce connection haka a ce wuri ne inda ka san wani haka yauwa, irin wurin nan haka maganan bi layi kai za a yanke ma shi. Ba ka ballayi da sauran mutane. Sai ka ga kowa na bi layi amma kai, in na! Kawai kai kana shigowa kayi wannan wa lokaci kamar ka za'a koma. Ba ka bi layi da mutane kowa ya dinga bi layi amma kai daban.

Ina ko in ba ƙasa ba? Wannan ai ka maganan ƙazanta na. Ai tohar da miyau a ƙasa za ka tohar. Amma ina kake so to dama a tohar in ba a ƙasa ba? Ko za ka buɗe aljihu ta ka in zo in tohar ma aciki? A'a, ka ajiye mun wannan saƙawar. Wai ko saƙago ke wannan tambayar mutum. Dan gaskiya wannan tambayar ta fara fita hanya. Ba gane mata nake lalle ba sosai haka ba. Da gangan kuke irin wannan tambaya haka? Ina nake tofa yawu kuwa? A'a. Wane irin tambaya ne ina nake tofa yawu? Ina ko kuke so ni in tofa in to kai, ni ƴasu? Gaba ɗaya maganan ku wani lokaci ma gashi ga irin shi. A babuga ɗan baba. Ana maganan ka ɗan ɗan baba yake maganan karere. Tofar da yawu, ai dole ka tofar yanda ya kamata, ka tofar ga inda yake, ka tofar ga kwatami ko dai wani iri gefe haka inda ba wanda zai gani. Ka tofar ƙasa ka sa ƙafa ka watsa mai yashi saboda kar kowa ya gani ya ga ƙazanta.

Eh nafi son naman kaza saboda ka ga naman kaza laushi garai ka ci kana jin daɗi. Amma naman kifi ce kifi gaskiya yafi kaza daɗi amma miyan kifi kana ce lala kai. Ko miyan kazan ma dai. Miyan ma de ko ma na ragon ma wani in ka je ka samu wanda ya iya, shi iya miya sosai haka aka sha fama su, la'ilahaillalallah za ka ji daɗi. Kana ci ka, ina raba ka ka ji daɗi kenan. Kana ci kana jin daɗi santi na ɗeban ka ƙeyan ka tana zui zui kana hutu nawa. Haba! Ka ga nama, ace nama ka ji daɗin nama. A nama sai ɗawisu, zaƙin nama ba? A yanda aka faɗi fa ance naman ɗawisu ta fi zaƙi, tafi kowacce irin nama zaƙi amma kuma kaga tana da tsada ma tsada ƙarami garai ba. Namar ɗawisu tana da tsada gaskiya ba laifi. Kaga naman talo talo ma tana da daɗi. Ita ma ba laifi tana da tsada amma kai ta ɗawisu ta fi wuyar samu. Baka ganin ta kotekota ina kamar yanda kake ganin ta kaza da na akuya da na rawu kotekota ina. Ko na talo talo kana yawan ganin shi bisa ga na ɗawisu. Dan naman ɗawisu kai, ka san me ake ko ƙira ɗawisu? Ɗawisu wato ado kenan. Namar ado. Ba ma namar ba. Ado. Ka je ka yanka ado, a yanka ado banda, banda, banda faɗaɗa zaƙin namanr Adon ta yanda ka ganta ta bazo fiffigen taka ta shagar. Alhaji ina rabawa ka, ka ji dizain. Ka ga dizain masu kyau. Ma'yarita yan naku marasa kyau ba. Dizain mai kyau kenan ka ji Alhaji. Ɗawisu? Naman ɗawisu ba dai daɗi ba ina rabawa ka Alhaji. Ko ni ban taɓa ci ba amma yanda aka faɗi, a yanda ake faɗi, ɗawisu dai daɗi garai. Daga naman ɗawisu sai ta talo talo sai ta rago ta akuya. Kai ka ji naman bunsuru. Naman bunsuru kai, kai, kai ina rabawa ka Alhaji. Naman bunsuru ba ƙaramin zaƙi garai ba amma ka iyar babbakan nan ta yarbawa ace a sha fama. Kai la'ilaha illalallahu Alhaji ina rabawa ka. Ina rabawa ka Alhaji naman, ya yake da suna bunsuru. Bansuru ɗan iska ba bai ɗo, rabu da ɗoyi ta yadda take kafin a yanka, an kama su ka tabbatar aka yanka, aka yi wo miyata. La'illaha illalallahu Alhaji aikai ka bari kawai Alhaji ina rabaka na rantse da Allah.

Ina so zan yi ajiyar hotuna waya in ba a cikin waya ba? Wai shin wani ma lokacin nan ku tambaya cika haɗa da renin wayau ne ko me zan ƙira shi? To na ɗauki hoto da waya, ya zan da hotunan? Ni gaya min ya zan yi da hotunan in ba a cikin waya zan baro su ba? Ko dai yanar gizo-gizo kake nufi ko in ɓoye su ciki yanar gizo-gizo waccen Gmail, yauwa, waccan photos na cikin Gmail dinnan, kaga in kayi uploading ɗinsu. Ko da wani waya ka zo ka yi using za ka gan su.

Daddanna waya ma, bayan daddanna waya me zanyi da yamma? Ai iya wayata kawai nake jagwalgwalawa da yamma. Ce yamma yayi haka, lokacin bacci ta yi zaka ga. Kawai shiga nake cikin wayata in daddanna. Na ce eh. Ka ga Allah wallahi na shigo cikin ɗaki kwanciya ta naka. In dinga daddanna wa na jagwalgwalawa. Na jagwalgwala waya, na jagwalgwala waya har na soma jin bacci. Kawai sai in kwanta. Na ja bargo na lulluba in akwai sanyi in kuma ba sanyi kuma. Kawai na kwanta abuna hakanan daga ni sai ɗan guntun wando ta, sai in kwanta bacci ta. Ba maganar wai wani wai ko wace wacce balbalan bari ba ko duniya da ƴaƴanta haka a'a ba da ni ba.

Dan da nake tafiya zuwa wurare, in wuri mai nisa ne sai in je a abin hawa. In kuma mara nisa ne nan kusa kusa sai in je a ƙafa. Kaman kasuwa, yanzun kaga kasuwa ba laifi akwai ɗan nisa sai a je a ka bisa mashin, bisa mashin ɗin nan ka ga in je in dawo shaf shaf saboda tsaro. Ba dan tsoro ba ka gane ai. Wani lokacin abubuwa yanda abubuwa suka koma she da tsaro. Dan abu yanzun wuya ka ke in ba ka tsaro wa, za ka ji jiki. Ga rana, uban rana ka je ka taka cikin rana ka je ka dawo a ina. Maganan ka shiga abin hawa ne ka nemo mashin ya kai ka, kana sauka kai abin da za ka yi ka dawo abin ka kawai. Kai tsaye ba maganan wai ka tsaya, wai ka je kana jiran wani abun ka kana takowa kan hanya. Allah be yi ka matsiyaci ba kakka mai suwa kan ka matsiyaci.